Wane irin mai kake amfani da shi? To, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ji daɗin wannan tambaya da aka mun. To! Da farko dai wannan tambaya ce da ake yawan yi musamman a cikin gida wajen dafa abinci ko kuma a tattauna da, tattauna da ta shafi tattauna da ta shafi lafiya da rayuwar yau da kullum. A zahiri tambaya ce mai sauƙi amma tana ɗauke da ma'ana mai fadi da kuma-- idan kuma aka tsaya aka ci, aka yi cikakken bayani a kan ta. Irin, irin man da mutum yake amfani da shi yana da tasiri sosai ga lafiyarsa, tattalin arzikinsa da kuma yadda abincinsa yake ɗanɗano. To! Ni kaina ina amfani da mai na girki da aka tace sosai aka sarrafashi musamman irin mai na kayan lambu wato vegetable oil ko man gyada mai tsabta wato man kuli ke nan. Dalilin zaɓar irin wannan mai shine saboda yana da sauƙin samu, yana da arha kuma yana dace a yawancin abinci na yau da kullum. Yana zamu da dama. Irin wannan manya-- irin wannan mai yana da matuƙar muhimmanci domin ana amfani da shi wajen soya abinci, dafawa da kuma haɗa miya kala daban-daban. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da nake la'akari da su wajen zaɓar man shine lafiya. Man da aka tace sosai yakan rage yawan ƙazanta da kuma sinadarai masu illa. Haka kuma man kayan lambu yana da ƙarancin cholesterol idan aka kwatanta shi da wasu yan nau'o'in mai. Wannan yana taimakawa wajen rage haɗarin cututtuka kamar hawan jini, ciwon zuciya da ƙiba musamman idan aka yi amfani da shi cikin natsuwa ba tare da wuce gona da iri ba. Baya ga lafiyarsa, ina kuma duba yadda mai yake daɗaɗa abinci. Mai me kyau yana da, yana sa abinci ya yi laushi, yayi ɗanɗano kuma ya fitar da ƙamshi mai daɗi. Idan mai ya lalace ko ba kyau, zai iya lalata ɗanɗanon abinci gaba ɗaya ko ma ya jawo wari marar daɗi. Saboda haka ina tabbatar da cewa man da nake amfani da shi sabo ne ba tsoho ba ne kuma ana adana shi a wuri mai kyau. Haka kuma tattalin arziki na taka, na taka muhimmiyar rawa a rayuwar yau da kullum. Mutum yana buƙatar bayar da mai da aka, aka yi. Haka ina kokarin zabar mai da zai dace da aljihu, aljihuna amma kuma bai cutar da lafiyata ba. A wasu lokutan akwai man da suka fi tsada amma suna da inganci sosai. Idan hali ya ba ni dama, ina iya zaɓar irin waɗannan mai domin lafiyar iyali. Amma idan ba haka ba, ina amfani da wanda yake da matsakai cin farashi amma mai inganci mai kyau kuma. A wasu lokutan kuma ina amfani da ma, man dabino wato jan man ke nan musamman a wasu abinci na gargajiya. Jan mai yana da matuƙar muhimmanci a al'adun mu domin yana ba da launi da ɗanɗano na musamman ga abinci kamar miya da tuwo. Duk da hakan yana amfani da shi cikin, cikin kima domin yana da yawa. A sinadarai ne, mai, nai amfani da shi fiye da kima yana iya shafar lafiya. Wane abin da nake kula da shi shine yadda ake amfani da mai ko da mai kyau ne. Idan aka yi amfani da shi sau ɗaya ko kuma sau da yawa haka ko aka soya da shi fiye da sau ɗaya, zai iya sa, zai iya zama mai illa ga lafiya. Saboda haka ina ƙoƙarin gujewa yarana a fara da mai da aka riga aka soya abinci da shi sau ɗaya domin hakan yana rage ingancinsa kuma yana jawo matsalolin lafiya. Hakarshe idan aka tambaye ni wane irin mai kake amfani da shi, amsata ita ce ina amfani da mai girki mai tsabta musamman mai-

Kana son karanta littattafai? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wannan tambaya ce mai sauƙi idan aka kalle ta ta zahiri. Amma tana da zurfin ma'ana idan aka tsaya aka yi cikakken bayani a kanta. Karanta littattafai na ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ke taimakawa mutum wajen bunkasa ilimi, fahimta da kuma wayewar kai. Littafi ba wai kawai takadda da rubutu bane, hanya ce ta samun ilimi, gogewa da labaran rayuwa daga mutane daban-daban. Ni kaina ina matuƙar son karanta littattafai. Dalilin haka shine ya, shine karatu, dalilin haka shine karatu ya buɗe min tunani, ya fadada min ilimi kuma yana taimaka min wajen fahimtar abubuwa da dama a rayuwa. Duk lokacin da nake karanta littafi ina jiran, ina jin kamar ina tafiya zuwa wani wuri ne daban. Ina koyon sabbin abubuwa ko ina ganin rayuwa ta wani sabon salo. Wannan yana ƙara mini fahimta da kuma haƙuri wajen mu'amala da mutane da yanayi iri-iri. Karanta littattafai yana da fa'ida mai yawa. Na farko, yana taimakawa mutum wajen ƙara ƙwarewar harshe ta hanyar karatu. Mutum yana koyon sabbin kalmomi, yadda ake tsara jamloli da kuma yadda ake bayyana tunani cikin tsari. Wannan yana taimakawa mutum wajen magana da rubutu, musamman a makaranta ko wurin aiki. Mutum mai yawan karatu yawanci yana da sauƙin bayyana kansa fiye da wanda baya karatu. Haka kuma karanta littattafai yana taimakawa mutum wajen bunkasa tunani da nazari. Wasu littattafan suna da sa mutum yayi tunani mai zurfi game da rayuwa, al'umma da halayen ɗan adam. Wasu kuma suna koya darussa game da jajircewa, haƙuri da nasara. Ta hanyar karanta irin waɗannan littattafai, mutum yana samun darussa da za su iya taimaka masa wajen magance ƙalubale da yake fuskanta a rayuwa. Baya ga haka, karanta littattafai yana taimakawa mutum wajen samun natsuwa da kwanciyar hankali a lokacin da mutum yake cikin damuwa ko gajiya. Karanta littafi na iya zama hanya mai kyau ta shaƙatawa da rage tunanin damuwa. Zama da littattafai a wuri mai shiru yana bawa mutum damar ware da kansa daga hayaniyar duniya na ɗan lokaci ya mai da hankali ga kansa da tunaninsa. Ina kuma son karanta littattafai daban-daban ba iri ɗaya ba kaɗai. Ina karanta littattafan ilimi, labarai, tarihin rayuwa da littattafan da ke ƙarfafa gwiwa, littattafan kimiyya. Wannan yana taimaka min in samu fahimta daga fannoni daban-daban na rayuwa. Karanta tarihin rayuwar mutanen da suka yi nasara yana ƙara mini ƙwarin gwiwa. Yana sa ni in fahimci cewa kowa yana fuskantar ƙalubale kafin ya kai ga nasara a rayuwa. Duk da fa'idar karatu, akwai ƙalubale a wasu lokuta. Wani lokaci mutum yana iya rasa lokaci ko sha'awa saboda ayyukan yau da kullum. Amma ina ƙoƙarin ware lokaci ko da kuwa kaɗan ne domin in karanta littafi. Ko da shafi kaɗan a rana yana iya kawo canji mai girma a tsawon lokaci. Muhimmi shine daidaito da jajircewa. A ƙarshe idan aka tambaye ni, kana son karanta littattafai amsata ita ce, eh, ina son karanta littattafai sosai. Amma domin, eh, domin karatun hanya ce ta samun ilimi, natsuwa da ci gaban kai. Littattafai suna koya mun darussa da ba za su, da ba za mu iya samu ko samun su a ko ina ba. Kuma suna taimaka mana mu zama mutane masu tunani, fahimta da kyakkyawar rayuwa. To wannan iya abin da zan yi cewa ke nan dangane da wannan tambayar da aka mun akan kana son karanta littattafai. Ma'asalama.

Kana kunna sanarwan app? Wannan, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan tambaya ce mai sauƙi idan aka kalle ta a zahiri, amma tana da zurfin ma'na idan aka yi cikakken bayani a kanta. Wannan zamani na fasaha, wayar salula da manhajoji wato apps sun zama muhimmin bangare na rayuwar yau da kullum. Sanarwan apps ita ce hanyar da apps ke amfani da ita domin faɗakar da mai amfani game da, eh, saƙonni, sabbin bayanai ko abubuwan da ke faruwa. Don haka kunna ko kashe sanarwan apps yana da tasiri sosai kan yadda mutane ke sarrafa lokucinsa, hankalinsa da rayuwarsa gaba ɗaya. Ni kaina ina kunna sanarwan wasu apps ɗin amma ba duka ba. Na zaɓi kunna sanarwan app ne, ga waɗannan apps ɗin ne da suke da matuƙar muhimmanci a gare ni, kamar kiran waya, saƙonnin gaggawa, manhajojin aiki ko na makaranta da WhatsApp na iyali. Ina yin haka ne domin kada in rasa muhimman bayanai ko saƙonnin da ke buƙatar kulawa cikin gaggawa. Irin waɗannan lokuta, sanarwan apps tana taimaka min in kasance cikin shiri da kuma saurin amsawa. A gefe guda kuma ina kashe sanarwan app da ba su da muhimmanci sosai kamar wasu apps na nishaɗi, wasanni ko shafukan sada zumunta da ke yawan turo saƙonni ba tare da wata muhimmiyar buƙata ba. Dalilin yin hakan shine domin kare hankalina daga lokacina, da kuma lokacina. Yawan sanarwa daga apps na iya sa mutum ya kasa mai da hankali, ya riƙa duba waya akai, akai, akai har ma ya rasa lokaci mai yawa ba tare da ya lura ba. Kunni sanarwan app yana da fa'ida. Idan aka shi, idan, idan aka kunna shi cikin tsari, yana taimakawa mutum wurin kasancewa da labari game da abin da yake faruwa musamman a wurin aiki ko makaranta. Misali, sanarwan email ko manhajar aiki na iya tunatar da mutum game da taro, aikin da za a miƙa ko wani muhimmin sako daga shugaba ko malami. Idan mutum ya kashe irin waɗannan sanarwan, yana iya rasa damar da ke sa muhimmancinsa a rayuwa, a rayuwarsa. Sai dai kuma yawan sanarwan na iya jawo damuwa ga, gajiya da ta, ta tunani. Duk kacin da waya ta yi am ko ta haskaka, hankalin mutum na iya yankewa daga abin da yake yi. Wannan na iya rage ingancin aiki, karatu ko ma hutawa. Saboda haka yana da muhimmanci mutum ya sa iyaka, ya zaɓi irin apps inda ya kamata su riƙa turo masa sanarwa sannan ya tsara lokacin da zai duba waya. Haka kuma kunna sanarwan app yana da alaƙa da lafiyar ƙwaƙwa, eh, ƙwaƙwalwa. Mutum da yake yawan samun sanarwa daga shafukan sada zumunta na iya yin matsin lamba ko kwatanta kansa da wasu. Wannan na iya shafar jin daɗin zuciya da gamsuwa da kai. Saboda haka rage sanarwan apps na iya taimakawa mutum ya samu natsuwa da kwanciyar hankali, ya mai da hankali akan rayuwarsa ta gaske. Wani muhimmin abu shine yadda ake amfani da fasahar zamanani, cikin hikima. Ba dole ba ne a kunna dukkan sanarwan apps domin a ce mutum yana amfani da wayarsa yadda ya kamata. Abin da yafi mahimmanci shine a yi amfani da fasaha ta yadda za ta taimakawa rayuwa ba ta mamaye ta ba. Ni ina ganin cewa daidaito tsakanin samun bayanai da kare lokaci da hankali shine mafita mai kyau. A ƙarshe, idan aka tambaye ni kana kunna sanarwan apps, amsa ta nan ita ce, "Eh, ina kunna sanarwan apps masu muhimmanci amma ina kashe waɗanda ba su da muhimmanci domin kare hankalina, lokacina da kwanciyar raina." Wannan tsari yana taimaka min in yi amfani da fasaha cikin natsuwa da hikima ba ta yadda na bar ta ta mamaye rayuwata ba. To wannan iyaka cin ansa.

Kana da katin kasuwanci? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wannan tambaya ce mai sauki idan aka kalle ta a zahiri amma tana da zurfin ma'ana idan aka yi cikakken bayani akanta. To shi katin kasuwanci wato business card wani ƙaramin kati ne da ke ɗauke da bayanan mutum ko kasuwancinsa kamar suna, nau'in aiki, lambar waya, email address, address ɗin ofis da kuma wani lokaci address ɗin yanar gizo ma ko shafuffukan sada zumunta duka ana sawa akan katin. Duk da cewa yana da ƙanƙanta, mahimmancinsa a harkar kasuwanci da mu'amala tsakanin mutane yayi girma sosai. Ni kaina ina da katin kasuwanci kuma ina ganin yana da matuƙar amfani a rayuwa ta yau da kullum musamman wajen mu'amala da mutane a wannan aiki ko kasuwanci. Dalilin samun katin kasuwanci shine domin sauƙaƙa hanyar gabatar da kaina ga mutane cikin tsari da sauri da kuma ƙwarewa. Mamaikon in riƙa faɗin lambar waya ko rubuta bayanai a takarda ina yi wa katin kasuwanci kai tsaye wanda hakan yana adana lokaci kuma yana barin kyakkyawan impression. Katin kasuwanci yana taimakawa mutum ya bayyana kansa a matsayin mutum mai tsari da ange nesa. Lokacin da ka ga ba wani katin kasuwancinka yana nuna cewa kana ɗaukar aikinka ko kasuwancinka da muhimmanci. Hakan na iya ƙara yadda da kai da kuma buɗe ƙofofin sabbin damammaki a wuraren taro, baje kolin kasuwanci ko mu'amala da sabbin mutane. Katin kasuwanci na taka muhimmiyar rawa wajen fara kyakkyawar alaƙa. Haka kuma katin kasuwanci ba wai ga manyan ƴan kasuwa kaɗai yake da amfani ba har ma, har ma da ɗalibai masu sana'oi, masu fasaha da masu aiki a fannoni daban daban suna iya amfani da shi. Misali mai ɗinki, mai gyaran waya, mai ɗaukar hoto ko mai koyarwa na iya amfani da katin kasuwanci domin tallata ayyukansa. Wannan yana taimakawa mutane su iya tuntuɓar cikin sauƙi a duk lokacin da suka buƙaci hidimarsa. A wannan zamani na fasaha wasu mutane suna ganin katin kasuwanci ya ragu da muhimmanci saboda amfani da wayoyi da shafukan sada zumunta amma duk da haka katin kasuwanci har yanzu yana da daraja. A wasu lokutan ba kowa ne ke da damar ajiye lambar waya ko bin shafin sada zumunta nan take ba amma karɓar kati abu ne mai sauƙi kuma mutum na iya adana shi domin amfani a gaba. Bugu da ƙari kasuwanci, katin kasuwanci yana taimakawa mutum wajen tallata kansa ba tare da yayi magana mai yawa ba. Katin kansa yana iya nuna nau'in aikin da mutum yake yi, salon kasuwancinsa da kuma tsarin sa. Idan katin ya kasance mai kyau, mai tsafta kuma an tsara shi da kyau yana iya bayanin ta siri mai kyau a cikin zuciyar wanda ya karɓa. Duk da fa'idodinsa samun katin kasuwanci ba dole ba ne ga kowa a lokaci guda. Wasu mutane na iya zaɓar su fara da hanyar, ah, digital kawai amma idan mutum yana da niyyar bunƙasa kasuwancinsa ko aikinsa katin kasuwanci na iya zama kyakkyawan mataki na gaba. Ni na zaɓi samun katin kasuwanci ne domin ina ganin yana taimaka min wajen ƙarfafa mu'amala ta zahiri ko kuma nuna ƙwarewa. A ƙarshe idan aka tambaye ni "Kana da katin kasuwanci?" amsa ta anan ita ce "Eh ina da katin kasuwanci kuma ina ganin yana da matuƙar muhimmanci a harkar kasuwanci da mu'amala da mutane. Yana taimaka min wajen gabatar da kaina cikin tsari, yin amincewa da kuma buɗe ƙofofin dama a rayuwa". Katin kasuwanci ƙarami ne a girma amma babba ne kuma yana da tasiri. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke wannan gayan da wannan tambayar da aka min "ina da katin kasuwanci?" Maassalam, bissalam.

Kana yin bacci da rana? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wannan tambaya tambaya ce mai sauƙi a zahiri amma tana da ma'ana mai zurfi idan aka tsaya a kayi bayani cikakke mai gamsarwa akanta. Bacci rana wato ɗan hutu ko kwanciya a tsakiyar rana wani abu ne da mutane da dama ke yi musamman a wuraren da rana take da zafi ko kuma inda ayyukan yau da kullum suke da nauyi. Wannan hali yana da alaƙa da lafiya, al'ada, tsari na rayuwa da kuma yadda mutum yake kula da jikinsa. Ni kaina a wasu lokutan ina iya yin barci da rana amma ba kullum ba. Ya yana danganta ne da irin ayyukan da nake yi da kuma yadda jikina yake jin a wancan lokacin. Amma idan nayi aiki mai yawa ko na gaji sosai yin ɗan bacci da rana yana taimaka min in samu ƙarfi da sabuwar kuzari ko da ko da barcin ya ya kasance na mintuna kaɗan ne. Yana iya taimaka mini yana iya taimakawa jikina da ƙwaƙwalwa ta sufuta kuma ina ɗan samu dawowan ƙarfi. Bacci rana yana da fa'ida sosai idan aka yi shi cikin natsuwa da tsari. Na farko, yana taimakawa mutum wajen rage gajiya da kasala. Lokacin da mutum ya yi aiki ko karatu na dogon lokaci, ƙwaƙwalwa tana gajiya, hankalin yana raguwa. Yin ɗan bacci na minti ishirin zuwa talatin na iya taimakawa ƙwaƙwalwa ta sake sabunta kanta da kuma ƙara maida hankali. Wannan yana da mahimmanci mussamman ga ɗalibai da ma'aikata. Kuma haka bacci rana yana iya taimakawa lafiyar zuciya da jiki. Wasu bincike ma sun nuna cewa ɗan barci a rana na iya rage damuwa, hawan jini da gajiya ta tunani. Yana kuma taimakawa mutum ya samu natsuwa da kwanciyar hankali. A wasu al'adu, yin bacci da rana ana ɗaukarsa al'ada ce mai kyau ba lalacewa ba domin ana ganin yana taimakawa mutum ya ci gaba da aikinsa cikin ƙarfi da nishaɗi. Sai dai kuma yin bacci da rana ba koyaushe yake da amfani ba idan aka yi shi ba tare da tsari ba. Idan mutum ya yi bacci mai tsawo sosai da rana, zai iya shafar baccin darensa. Mutum zai iya ƙasa yin bacci da daddare ko baccinsa yariki ya rikice ma gaba ɗaya. Wannan na iya jawo gajiya a gobe da rashin daidaituwan tsarin rayuwa. Saboda haka yana da mahimmanci ayi bacci rana cikin iyaka ba wai tsawon sosai ba. Haka kuma ba kowa ne yake buƙatar baccin rana ba. Wasu mutane suna da isasshen barcin dare kuma jikinsu yana da ƙarfin kuma jikinsu yana da ƙarfi har ba sai sun yi buƙatar yin wani baccin rana ba. Ga irin waɗannan mutanen, yin bacci da rana na iya zama rashin amfani har ma ya jawo kasala. Don haka batun yin bacci da rana abu ne da ya danganta da halin mutum, aikinsa da yanayin jikinsa. A wani bangare kuma yin bacci da rana yana da alaƙa da yanayin muhalli. A wurare da zafi yake da yawa, mutane sukan fi son yin ɗan bacci da rana domin gujewa zafi da gajiya. Wannan ya zama wani bangare ne na tsarin rayuwa da al'ada a wasu wurare. Don haka ba wai kawai batun lafiya ba ne har ma batun al'ada da yanayi. A ƙarshe idan aka tambaye ni kana yin bacci rana? Amsa ta ita ce, eh ina yin baccin rana amma a wasu lokuta. Ina yin bacci da rana musamman idan na gaji ko jikina ya yi buƙaci hutu. Amma ina ƙoƙarin yin sa cikin natsuwa da iyaka domin kada yin domin kada ya shafi baccin dare. Ina kallon bacci rana a matsayin hanya ta kula da jiki da ƙwaƙwalwa ba a ba a matsayin wani lalaci ba ne ba muddin an yi shi cikin tsari da hikima. To tabbas wannan ba lalaci ba ne. To iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tambaya da aka min akan kana yin baccin rana? Ma assalam bisalam.

Woni irin tsintsiya kake amfani da shi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Da farko, na ji daɗin wannan tambayar da aka yi min. Kuma ina so in bayyana cewa tsintsiya kayan aiki ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam, musamman a al'ummarmu ta Hausawa tun daga zamanin kakanni har zuwa yanzu. Tsintsiya yana, tsintsiya yana taka muhimmiyar rawa wojen tsaftace muhalli, gida, masallatai, makarantu, wurin sana'o'i da sauran wuraren zama. Tsintsiya da nake ampani da ita, ita ce tsintsiya ta gargajiya wato wadda ake yi daga ganyen dabino ko tsirrai na daji. Wannan irin tsintsiya ta sahara ta shahara sosai a ƙasarmu saboda saukin samun ta, arha da kuma amfaninta mai yawa. Dalilin da ya sa nake amfani da wannan tsintsiya shine saboda ta fi dacewa da yanayin gidajen mu. A mafi yawan gidajen mu, musamman a Arewa, ana da filin gida mai yashi ko siminti. Kuma tsintsiya ta gargajiya tana iya share ƙura, yashi, ganye da sharan cikin sauƙi fiye da tsintsiya ta roba. Haka kuma tsintsiya ta gargajiya tana ɗorewa. Ko da bayan an yi amfani da ita na dogon lokaci, tana iya ci gaba da aiki yadda ya kamata. Idan ta fara tsufa, ana iya rage tsawon ta ko a gyara ta maimakon a zubar da ta gabaɗaya. Wannan yana koya mana darasin rage ɓarna da kiyaye muhalli. Woni muhimmancin dali-dalili kuma shine tsintsiya ta gargajiya tana da alaƙa da al'ada da tarbiyya. Al'adunmu, ana koyar da yara amfani da tsintsiya tun suna ƙanana. Ana koya masu tsafta, ladabi da kuma ɗaukan nauyin gida. Wannan yana sa tsintsiya ba wai kawai kayan aiki bane harma alamar tarbiya da tsari. A ɓangaren lafiya, tsintsiya ta, eh, gargajiya ba ta da tsinadarai kamar wosu tsintsiya na zamani. Don haka tana da aminci ga muhalli, ga lafiyar mutum ba ta janyo woni ko fitar sinadarai masu illa ba. Duk da haka, ba na cewa tsintsiya ta zamani ba ta da amfani. A wosu lokutan, musamman a cikin gida mai, mai tayil ko ma mar-mar haka, tsintsiya ta roba tana da amfani. Amma a mafi yawan lokuta, tsintsiya ta gargajiya ita ce mafi son, mafi so nake amfani da ita a, a ƙarshe zan iya cewa tsintsiya da nake amfani da ita, ita ce tsintsiya ta gargajiya. Saboda tana da ampani, tana da arha, tana da alaƙa da al'adunmu ta Hausa fulani kuma tana taimakawa wojen kiyaye tsafta da lafiyar muhalli. Wannan tsintsiya ta kasance woni muhimmin ɓangare ne na rayuwar, na rayuwata ta yau da kullum. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan a kan wannan tambaya da aka yi min ta wac-ce irin tsintsiya nake ampani da ita. Ma assalam. Bisalam.

Wani irin miya kake fi so? To, miya na, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Da sunan Allah mai rahama, mai jin kai. Miya na ɗaya daga cikin muhimmin abinci a rayuwar Hausa Fulani da ma al'ummar Najeriya baki ɗaya. Ba a cika cin tuwo ko shinkafa ba tare da miya ba, domin ita ce ke bada abinci, ɗanɗano, ƙamshi da kuma gina jiki. Saboda haka idan aka tambaye ni wani irin miya nafi so, zan ce miyar kuka ita ce miya da nake matuƙar so fiye da sauran miyoyi. Dalilina da ya sa nake son miyar kuka shine na farko saboda ɗanɗanonta da saukin narkewar ta a jiki. Miyar kuka ba, eh, ba ta da nauyi sosai amma tana da wadataccen sinadaran gina jiki. Tana da saukin narkewa musamman inda an dafa ta, ta yadda ta dace, ta sha daddawa da sauran abubuwa wanda hakan ke sa ta dace da yara, manya da kuma tsofaffi. Wani abun muhimminci shi ne ma amfanin lafiya da ke cikin miyar kuka. Ganyen kuka na ɗauke da sinadarai masu amfani ga gina jiki kamar vitamin, sinadaran kalfi da kuma fiber. Anan ana yawan cewa miyar kuka tana taimakawa wajen rage zafi a ciki tana kuma taimakawa narkewar abinci. Saboda haka ba wai kawai saboda ɗanɗano nake sonta ba har ma saboda amfanin lafiyarta a jika. Haka kuma miyar kuka tana da alaƙa da al'ada da tarihi. Tun zamanin kakanni ake dafa ta a ƙasashen Hausa musamman a taruka ko taron dangi. Miyar kuka na daga ɗaya daga cikin abincin da ake yawan shirya wa. Wannan yana sa duk lokacin da nake cin miyar kuka ina tunawa da gida, iyaye, da tarbiyya da aka gina ni akai. A ɓangaren yadda nake dafa ta, miyar kuka tana da dama ga ƙwarewa da fasaha. Ana iya dafa ta, ta da nama, kifi ko kuma kifi busashe. Ana kuma iya ƙara kayan ƙamshi daban daban kamar yaji, albasa, man gyada da masu kori wanda ke ƙara mata armashi. Wannan ya sa ba ta gundura domin ana iya sauya ɗanɗanon ta gwargwadon yadda mutum yake so. Duk da ƙari kuma miyar kuka tana da saukin samu da araha. Ya kwatantata da wasu miyoyin, ganyen kuka ba shi da tsada sosai kuma ana iya ajiye shi na dogon lokaci ba tare da ya lalace ba. Wannan yana taimakawa iyalai masu ƙaramin ƙarfi su ci abinci mai kyau ba tare da wahala ba. Duk da cewa akwai wasu miyoyin masu daɗi kamar miyar taushe, miyar ogbono, miyar okra ko miyar egusi ko miyar, eh, tafarnuwa ko miyar lewashi ko miyan adiruku. Duk dai gasu nan da yawa. Duk lokacin da aka kawo tuwo da miyar kuka ina jin daɗi da gamsuwa sosai. A ƙarshe zan iya cewa miyar kuka ita ce miyar da nake fi so saboda ɗanɗanonta, amfaninta, lafiyarta, sauƙin dafuwanta da kuma alaƙarta da al'adarmu da kuma tarihin Hausa. Ita ce miya da aka haɗa ni da ita a gida. Sannan kuma tana ƙara lafiya da kuma jin daɗin rayuwata. To wannan iyaƙacin bayanin da zan iya yi dangane da miyar da nafi so. Ma'asalama fissalam.

Kana jin tsoron kwari? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko dai, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ina so in bayyana cewa kwadi wani bangare ne na halittu da Allah ya halitta kuma suna rayuwa tare da mutum ne tun fil azal. Akwai kwari iri-iri kamar sauro, ƙudaje, kenkesai, tururuwa, kunama, macizai, ƙanana, tsuntsotsi da sauran su. Wasu daga cikin su ba su da cutarwa, wasu kuma suna da haɗari. Saboda haka, tsoron kwari abu ne da yake faruwa ga mutane da yawa kuma ba abin mamaki ba ne. Ni kaina ina jin tsoron wasu kwari, amma ba dukansu ba. Tsoro na ba wai tsoro ne marar dalili ba, tsoro ne dai da ya samo asali daga hankali da kare kai. Akwai wasu kwari da idan mutum bai iya hattara da su ba, za su iya jawo masaloli ko cuta. Misali, sauro na iya kawo cututtuka kamar zazzabin cizon sauro, kenkesai na iya ɗaukar ƙazanta, yayin da kunama ko wasu tsuntsotsi masu guba za su iya cizon mutum su jawo matsala. Dalilin da ya sa nake jin tsoron wasu ƙwarin shine saboda irin cutarwa da za su iya yi wa mutum. A wasu lokutan, mutum na iya zama lafiya amma saboda cizon wani ƙwaro sai ya kamu da ciwo ko wata cuta. Wannan ya sa nake taka tsantsanin idan naga wasu ƙwari, musamman waɗanda nasan suna da haɗari. Haka kuma, tsoron kwari yana da alaƙa da tarbiyya da abubuwan da mutum ya gani tun yana yaro. A lokacin ƙuruciya ana yawan gargaɗin yara da cewa su nisanci wasu kwari domin kada su ji rauni. Wannan gargaɗi yana sanya tsoro a zuciya wanda har zuwa girma mutum zai iya ci gaba da jin wannan tsoron. Duk da haka, ina ƙoƙarin bambance tsoro da hankali. Ba duk ƙwari ba ne nake tsoron su. Wasu ƙwarin kamar tururuwa ko kuɗan zuma suna da amfani ga muhalli. Tururuwa na taimakawa wajen tsaftace ƙasa, kuɗan zuma kuma suna taimakawa wajen samar da zuma da pollination ga tsirrai. Saboda haka bana tsoratar da kaina idan naga irin waɗannan kwari, muddin basa cutarwa. A bangaren gida kuma, ina ɗaukar matakai domin rage haɗuwar da kwari. Ina tsaftace muhalli, ina rufe abinci yadda ya kamata, ina kawar da shara akan lokaci sannan ina amfani da hanyoyin kariya kamar maganin ƙwari ko rufe tagogi da labule na kariya. Wannan yana taimaka mun wajen rage tsoro, domin idan muhalli ya kasance mai tsafta, yawan ƙwari na raguwa sosai. Tsoron kwari kuma yana koya mana darasi na kulawa da muhalli da lafiya. Idan mutum ya ji tsoron ƙwari, zai fi kula da tsafta da tsari a gidansa. Wannan ba wai tsoro mara amfani ba ne, tsoro ne da ke sa mutum ya zama mai hankali da kula da rayuwarsa. A wani bangare kuma, ina ganin cewa tsoron ƙwari bai kamata ya zama abin da zai hana mutum gudanar da rayuwarsa ta yau da kullum ba. Idan tsoron ya wuce ƙima, mutum na iya rasa kwanciyar hankali. Saboda haka yana da kyau mutum ya fahimci ƙwari, ya san wanne yake da haɗari wanne kuma baya da haɗari domin ya yi rayuwa lafiya ba tare da tsoro mai yawa ba. A ƙarshe, zan iya cewa ni ina jin tsoron wasu ƙwari, musamman wanda suke da haɗari ko ke ɗauke da cututtuka. Amma tsorona tsoro ne na hankali, ba na firgita ko rasa natsuwa idan naga kowace ƙwaro ba. Ina ƙoƙarin fahimta, kula da muhalli da kuma kare kaina da hanyoyin da suka dace. Wannan yana sa in rayu cikin tsaro da kwanciyar hankali. Wannan iya bayani na.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Da farko ina so in bayyana cewa ajiya a yanar gizo wata sabuwar hanya ce ta zamani da ake amfani da ita wajen adana bayanai, hotuna, bidiyo, takardu da sauran muhimman abubuwa a intanet, maimakon adana su a waya ko kwamfuta kaɗai. A yau fasahar zamani ta kawo sauki sosai a rayuwar, rayuwar mutane kuma ajiya a yanar gizo na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ke taimakawa mutane wajen tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum. Ni kaina ina amfani da ajiya a yanar gizo saboda ina ganin yana da fa'ida sosai. Ajiya a yanar gizo yana bani damar adana bayanai na sosai cikin tsaro tare da damar samun su a kowane lokaci da kuma daga kowace na'ura muddin ina da intanet. Wannan yana da matuƙar muhimmanci a wannan zamani da mutane ke yawan amfani da wayoyi da kwamfuta. Ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa nake amfani da ajiya a yanar gizo shine kariya daga asarar bayanai. A wasu lokuta waya na iya lalacewa, kwamfuta na iya samun matsala ko kuma a yi sata. Idan bayanai suna cikin ajiya a yanar gizo ko da na rasa wayata ko kwamfuta ta zan iya dawo da bayanai ba tare da wata matsala ba. Wannan yana bani kwanciyar hankali sosai. Haka kuma ajiya a yanar gizo yana taimaka min wajen shirya bayanai da tsari. Ina rarraba fayiloli ta suna, kwanan wata ko nau'i. Wannan yana sauƙaƙa min neman takarda ko hoto a duk lokacin da nake bukata. Maimakon bincike a cikin fayiloli da yawa a waya, ajiya a yanar gizo yana bani sauƙin samun abin da nake nema cikin gajeren lokaci. Wani muhimmin fa'ida kuma shine sauƙin rabawa da aika wa da bayanai. Idan ina da takardu ko hotuna da nake son aika wa wani ba sai na tura su kai tsaye ta WhatsApp ko Bluetooth ba. Zan iya raba hanyar samun fayil ɗin ta yanar gizo wanda zai sa, wanda zai sa ya sauƙaƙa aikin musamman idan fayil ɗin yana da girma. Bangaren karatu da ilimi, ajiya a yanar gizo yana da matuƙar amfani. Ina iya adana littattafai, bayanan karatu, assignment da rubuce-rubuce na makaranta. Wannan yana taimaka min wajen ci gaba da karatu a ko ina, ko a gida ko a waje. Idan na buƙaci wani bayani zan iya shiga ajiya a yanar gizo in same shi nan take. Dudda fa'idodinsa, ajiya a yanar gizo yana da wasu ƙalubale. Misali, yana buƙatar Internet wanda wani lokaci zai iya zama mai tsada ko kuma baya samuwa a kowane wuri. Haka kuma akwai buƙatar mutum ya kula da tsaro kamar saka kalmar sirri mai ƙarfi domin kare bayanan sa daga ɓarayi ko masu kutse. Sai dai duk waɗannan ƙalubalen ina ganin fa'idodin ajiya a yanar gizo sun fi yawa. Idan mutum ya yi amfani da shi yadda ya dace zai taimaka masa wajen inganta rayuwarsa, aikinsa da karatunsa. A yau duniya na tafiya ne a kan fasaha kuma wanda bai bi zamani ba yana iya samun koma baya. A ƙarshe zan iya cewa ina amfani da ajiya a yanar gizo. Ina ganin yana da matuƙar amfani a rayuwar yau da kullum. Yana taimaka min wajen adana bayanai cikin tsaro, samun sauƙin aiki da kuma rage damuwa game da asarar bayanai. A ganina ajiya a yanar gizo wata muhimmiyar fasaha ce da kowa Yakamata ya koya ya kuma iya amfani da ita a wanan zamani ta cigaban fasaha iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da tambayan da ku kayi a kan amfani da ajiya a yanar.

Kana son abinci mai yaji? Da farko, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatun. Da sunan Allah mai rahama, mai jin kai. Ina so in yi bayanin, in bayyana cewa abinci wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam domin shine ke ba jiki ƙarfi da lafiya. A cikin nau'o'in abincin da ake da su, akwai abinci mai yaji da kuma wanda ba shi da yaji sosai. Al'ummar mu ta Hausawa, ana matukar son abinci mai yaji domin yana ƙara wa abinci ɗanɗano, ƙamshi da armashi. Saboda haka tambayar ko ina son abinci mai yaji tambaya ce mai mahimmanci wadda ta shafi ɗabi'ar lafiya da al'ada. Ni kaina ina son abinci mai yaji amma ina son shi cikin tsaka-tsaki, wato bai yi yaji mai yawa ba sosai. Ina jin daɗin abinci idan yana da ɗan yaji wanda zai sa mutum yaji daɗin ci ba tare da ya takura masa ciki ko harce ba. Wannan matsakaicin yaji yana, yana ba abinci armashi kuma yana sa mutum ya ci abinci da nishaɗi. Dalilin da ya sa nake son cin abinci mai yaji shine saboda yana ƙara ɗanɗano da sha'awa ga abinci. Idan aka dafa miya ko abinci ba tare da yaji ba, wani lokaci yana iya zama mara armashi. Amma idan aka saka yaji kamar barkono, citta, tafarnuwa ko kayan ƙamshi, abincin yana samun ƙamshi da daɗi wanda ke samu mutum yafi jin daɗin cinsa. Haka kuma, abin mai yaji yana da fa'ida ga lafiya idan aka ci shi da hankali. Wasu nau'o'in yaji suna taimakawa wajen narkar da abinci, suna ƙara kuzari ga jiki sannan suna taimakawa wajen buɗe hanci ko rage mura. A al'ada, ana amfani da yaji a matsayin magani a wasu lokuta, musamman wajen sanyi ko gajiya. Wani dalili kuma shine al'ada da tarbiyya. Tun ƙuruciya an saba da cin abinci mai daɗi kuma mai ɗan yaji a gida jen mu Wannan ya sa harshen mu ya saba da ɗanɗanon yaji kuma na girma ina jin daɗin irin wannan abinci. Saboda haka son abinci mai yaji ya zama wani bangare na halayyata ta yau da kullum. Duk da haka ina sane da cewa yaji mai yawa na iya cutar da lafiya. Yawan barkono na iya jawo ciwon ciki, tashin zuciya ko jin zafi a baki. Saboda haka bana son yaji fiye da kima. Na ƙoƙarin kula da lafiyata ta hanyar cin abinci mai ɗanɗano domin lafiya ta fi kome mahimmanci. A wasu lokutan musamman idan ina jin ciwon ciki ko gajiya, ina rage yawan yaji ko kuma in ci abinci mara yaji gaba ɗaya. Wannan yana nuna cewa son abinci mai yaji bai kamata ya zama abin da zai cutar da lafiya ba, sai dai abin da zai ƙara jin daɗin rayuwa. A ƙarshe zan iya cewa ina son abinci mai yaji amma ina son shi cikin matsakaici. Ina jin daɗin ɗanɗanon yaji saboda yana ƙara wa armashi da sha'awan ga abinci amma ina kiyaye kaina daga yaji mai yawa domin kare lafiyata. Wannan hanya tana taimaka mun in more abinci tare da kiyaye lafiyata da jin daɗi. To wannan iya amsar da zan iya bayarwa ke nan dangane da wannan tambaya da aka yi mun. Kana son abinci mai yaji? Maassalam, bissalam.

Meye babban, meye babban nasarar da kuka samu a aiki? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Da farko ina so in bayyana cewa aiki yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Ta hanyar aiki ne mutum ke samun abin dogaro ke ciyar da kansa da iyalansa, sannan kuma ke taka rawa wajen ci gaba da al'umma. A yayin aiki mutum na fuskantar ƙalubale da dama, amma kuma yana samun nasarori waɗanda ke ƙara masa ƙwarewa, karsashi da ƙwarin gwiwa. Saboda haka tambayar me nene babban nasarar da na samu a aiki tambaya ce mai muhimmanci wadda ke nuna ci gaban mutum da irin gudumwar da ya bayar. Babban nasarar da na samu a aikina ita ce samun amincewa da girmamawa daga shugabanni da kuma abokan aiki. Sakamakon ƙwazon aiki, gaskiya da jajircewa. Wannan nasara ba ta zo ba da sauƙi, sai da na sadaukar da lokaci, ƙarfi da tunani domin tabbatar da cewa ina iya yin aikina yadda ya kamata. A farkon fara aikina, na fuskanci ƙalubale da dama. Akwai sabbin abubuwan da ban saba da su ba, akwai tsari da dokoki da ya kamata in koya, sannan akwai buƙatar in yi aiki tare da mutane daban-daban masu ra'ayoyi iri-iri. Duk da haka ban yi ƙasa a guba ba. Na ɗauki waɗannan ƙalubale a matsayin dama ta koyo da bunƙasa kaina. Na yi ƙoƙari wajen zuwa aiki a kan lokaci, yin abin da aka ɗaura ni bisa gaskiya, da kuma neman ƙarin ilimi lokacin da na samu dama. Idan an fahimci wani abu, ina tambaya. Idan na yi kuskure, ina buƙatar gyara. Wannan hali ya taimaka min sosai wajen inganta aikina. A hankali shugaba, shuagabannina suka fara lura da ƙoƙarina, suka fara bani ƙarin nauyi da amana, wanda a kan kansa wata babbar nasara ce domin a wurin aiki idan aka amince da kai aka ba ka nauyi, hakan yana nuna cewa ana ganin kana da gaskiya da ƙwarewa. Wannan ya ƙara min ƙwazo da ƙarin himma wajen aiki. Wata babbar nasara kuma da na samu ita ce taimakawa wajen cimma wannan manufa aiki da ya amfanar da kamfani ko ma'aikata gaba ɗaya. A wani lokaci na taka rawa wajen warware wata matsala da ke kawo tsaiko a aiki. Ta hanyar shawarwari, haɗin kai da haƙuri mun samu mafita wadda ta inganta aikinmu. Wannan ya sa na ji farin ciki sosai domin naga tsarin aiki na kai tsaye. Hakan kuma daga cikin, daga cikin nasarori da na fi alfahari da su akwai inganta kaina ta fuskantar ilimi da ɗabi'a. Aiki da ko ya koya min yadda zan mu'amalanci mutanen, yadda zan sarrafa lokaci da yadda zan yi aiki cikin tsari. Waɗannan abubuwa duk nasarori ne masu muhimmanci domin ba wai kuɗi ne kaɗai ake samu daga aiki ba har da tarbiyya da ƙwarewa. Wani abu mai muhimmanci shi ne cewa nasarori da na samu a aiki sun bani ƙwarin gwiwa da burin ci gaba. Sun sa na fahimci cewa idan mutum ya dage, ya yi haƙuri kuma ya kasance mai gaskiya, tabbas zai ga sakamako mai kyau. Wannan darasi ya taimaka min ba aiki kaɗai ba har ma a sauran ɓangarorin rayuwata. A ƙarshe zan iya cewa babbar nasarata da na samu a aikina ita ce kira kaina a matsayin mutum mai amana, ƙwarewa, jajircewa tare da samun girmamawa da amincewa daga waɗanda nake aiki tare da su. Wannan nasara ta fi mini kowane abu domin ita ce ginshiƙin sauran nasarori da zan iya samu a gaba. Ina fatan ci gaba da yin aiki tukuru domin in ƙara samun nasarori masu amfani ga rini da al'umma ta gaba ɗaya. Wannan yakacin bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tambayar da aka yi. Mene ne babbar nasarar da muka samu a aiki? Ma'assalam. Bisalam.

Mene ne abin sha da ka fi so? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka min. Ina so in bayyana cewa abin sha wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam. Abin sha yana taimakawa wajen wartsakewar jiki, rage ƙishirwa da kuma ƙara kuzari. A rayuwar yau da kullum, mutane suna shan abubuwa daban-daban kamar ruwa, shayi, madara, ruwan 'ya'yan itatuwa, lemon kwalba, wasu kam har barasa da sauran su. Duk da yawan abubuwan sha da ake da su, abin shan da na fi so shi ne ruwa. Dalilin da ya sa na fi son shan ruwa shine ruwa shine tushen rayuwa. Saboda wani abin sha da zai iya maye gurbin ruwa gaba ɗaya babu shi. Ruwa yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki domin yana taimakawa wajen narkar da abinci, zagayowar jini da kuma fitar da kuma fitar gubobi daga jiki. Idan jiki bai samu isasshen ruwa ba, mutum na iya jin kasala, ciwon kai ko rashin ƙarfi. Wani muhimmin dalili kuma shine cewa ruwa baya da illa ga lafiya idan aka sha shi yadda ya kamata. Ba kamar wasu abubuwan sha ba da suke ɗauke da su sukari mai yawa ko sinadarai. Ruwa yana da tsafta kuma baya cutar da jiki. Saboda haka na fi jin daɗin shan ruwa a kowane lokaci, ko bayan aiki, ko bayan motsa jiki ko kuma bayan cin abinci. Haka kuma ruwa yana da sauƙin samu a ko ina mutum yake. Yana iya samun ruwa cikin sauƙi. Ba sai mutum ya kashe kuɗi masu yawa ba kafin ya samu abin sha mai amfani ga jikinsa. Wannan yana koya mana darasi na sauƙin rayuwa da kula da lafiya ba tare da wahala ba. A bangaren al'ada, Hausawa na ba ruwa muhimmanci sosai. Ana ɗaukar bayar da ruwa ga bako a matsayin alamar karamci da ladabi. Wannan yana nuna cewa ruwa ba kawai abin sha bane, har ma alama ce ta kyakkyawar mu'amala ta mutunta juna. Duk da cewa ina son sauran abubuwan sha kamar ruwan 'ya'yan itatuwa ko shayi a wasu lokuta, ba zan iya watsar da ruwa ba. Ruwan 'ya'yan itatuwa na iya ƙara wa jiki bitamin amma ruwa ne kaɗai ke taimakawa jiki yayi aiki yadda ya kamata. Saboda haka ruwa shi ne abin sha da na fi fifitawa a kullum. Har ila yau, shan ruwa yana taimaka min wajen daidaita rayuwa ta ta yau da kullum. Wajen daidaita rayuwa ta ta yau da kullum. Ina ƙoƙarin shan ruwa akai akai domin in kasance cikin ƙoshin lafiya. Wannan ɗabi'a ta sa na rage shan ruwan abubuwan shan masu sukari, wanda hakan ya taimakawa wajen kiyaye lafiyata ma gaba ɗaya. A ƙarshe, zan iya cewa abin shan da na fi so shi ne ruwa. Saboda yana da amfani ga lafiya, ba shi da illa, yana da sauƙin samu. Kusan duk inda ka je za ka samu ruwa kuma yana da muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Ruwa yana taimaka min wajen kula da lafiyata da jin daɗin rayuwata. A gani na duk da yawan abubuwan sha na zamani masu ƙayatarwa, ruwa zai ci gaba da kasancewa abin sha mafi muhimmanci a rayuwar mutum. To, wannan iya bayanin da zan iya yi ke dangane da abin da ya shafi wannan tambaya da aka min na abin sha da na fi so. Ma salam bissallam.

Kina iya busa tsaki? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Da farko ina so in bayyana cewa busa tsaki wani abu ne da mutane da yawa suke iya yi, amma yana da ma'ana daban-daban a rayuwar ɗan adam. Wasu mutane suna ɗaukar busa tsaki a matsayin, eh, wasa ko nishaɗi, wasu ma suna ganinsa a matsayin hanyar nuna mamaki, farin ciki, damuwa ko kuma takaici. A al'ummar mu ta Hausawa, busa tsaki yana da ma'ana mai zurfi domin ana amfani da shi a wasu lokuta, amma kuma ana guje masa a wasu yanayi saboda al'ada da tarbiyya. Ni kai na ina iya busa tsaki amma ba, ba na yin sa a kowane lokaci ko, aa, ko a ko'ina ba. Ina iya busa tsaki ne kawai a wasu lokuta na musamman kamar lokacin wasa da abokai ko lokacin nishaɗi inda ba zai zama rashin ladabi ba. Wannan yana nuna cewa duk da na iya busa tsaki, mutum ya kamata ya san inda ya dace da inda bai dace ba. Dalilin da ya sa nake iya busa tsaki shine saboda tun ƙuruciyana na koyi yin sa ne daga abokai da mutanenan a kusa da ni. Yara da yawa suna koyo ne ta hanyar kwaikwayo musamman a lokacin wasa. Wannan lokaci busa tsaki ba a ɗauke shi ba da muhimmanci sosai sai dai a matsayin nishaɗi amma yayin da mutum ya girma sai ya fara fahimtar cewa ba kowane hali da ya saba da shi tun yana yaro ne ya dace da shi ba a manyanta ka. A bangaren al'ada, a wasu gidaje da al'ummai, busa tsaki ana ɗaukarsa rashin ladabi musamman idan ana yi a gaban manya ko wasu daraja, masu daraja. Wasu na ɗaukarsa a matsayin nuna raini ko rashin girmamawa saboda haka tarbiyya tana koyar da mutum ya kiyaye irin waɗannan halaye domin nuna mutunci da ladabi a zaman takewarsa da mutane. Duk da haka, akwai lokuta da busa tsaki ba yana nufin rashin ladabi ba. Misali, a wasu lokuta ana busa tsaki don nuna mamaki ko birgewa. Idan mutum ya ga wani abu mai ban sha'awa, zai iya busa tsaki a matsayin alamar mamaki. Haka kuma a wasanni ko nishaɗi, busa tsaki yana iya zama hanyar ƙarfafawa ko jin daɗi. Busa tsaki kuma yana nuna bambancin al'adu da fahimta. Abin da wata al'umma ke ɗauka da wasa, wata al'umma na iya ɗauka da rashin tarbiyya. Wannan yana koya mana muhimmancin fahimtar al'adu daban-daban da kuma mutunta ra'ayoyin mutane. A rayuwata ta yau da kullum ina ƙoƙarin sarrafa halaye na bisa ga yanayin da nake ciki. Idan ina wurin aiki, makaranta ko kuma a gaban manya, ba na busa tsaki saboda ina ganin hakan bai dace ba. Amma idan ina cikin yanayin nishaɗi tare da abokai inda kowa ya fahimci juna, to ba matsala. Wani abu mai muhimmanci shine cewa iya busa tsaki ba shi, ba shi da muhimmanci kamar halin mutum da tarbiyyarsa. Abin da yafi muhimmanci shine yadda mutum ke amfani da abin da ya iya. Inda mutum ya san yaushe zai yi wani abu da yaushe zai dakata, hakan yana nuna hikima da tarbiyya. A ƙarshe zan iya cewa ina iya busa tsaki amma ina yin sane cikin natsuwa da hankali. Ina la'akari da wuri, lokaci da kuma mutanen da ke tare da su. Wannan yana taimaka min wajen kiyaye mutunci da girmamawa tare da jin daɗin rayuwa da nishaɗi a inda ya dace. A ganina, kowane hali yana da amfani idan an yi shi a lokacin da ya dace kuma yana zama matsala idan an yi shi ba tare da tunani ba. To wannan iya bayani da zan iya gabatarwa ke nan dangane da tambayar da aka mun akan na iya busa tsaki. Ma'assalam, bissalam.

Kana cire takalma a gida? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Da farko ina so in bayyana cewa gida wuri ne na hutawa, tsaro da kwanciyar hankali. Saboda haka duk abin da muke yi a gida ya kamata ya kasance yana taimakawa wajen tsabta lafiya da jin daɗin rayuwa. Tambayar ko ina cire takalma a gida tambaya ce mai muhimmanci domin tana shafar tsabta, al'ada da lafiyar iyali. Nikaina ina cire takalmi a gida, takalma a gida. Wannan ɗabi'a ta zama wani ɓangare ta rayuwata ta yau da kullum domin na ga amfaninta ta fuskar tsabta da lafiya. Cire takalmi kafin shiga gida yana taimakawa wajen rage shigar ƙazanta, ƙura da ƙwayoyin cuta cikin gida. Daga cikin wannan manyan dalilan da ya sa nake cire takalma a gida shine kiyaye tsabta. A wajen mutum na taka abubuwa iri-iri kamar ƙura, laka, datti da wasu ƙwayoyin cuta da ba a gani da ido ba. Idan aka shiga gida da takalmi waɗannan ƙazantattukan abubuwan na iya yaɗuwa a cikin gida musamman akan kafet, tabarma ko tayil. Cire takalmi yana hana hakan faruwa. Hakan kuma cire takalmi a gida yana da fa'i'iya ga lafiyar jiki musamman ƙafafu. Bayan muni na tafiya ko aiki ƙafa na gajiya a cikin takalmi. Idan mutum ya cire takalmi ƙafa na samun hutu, iska da sauƙi. Wannan yana rage gajiya da kuma yiwuwar kamuwa da wasu cututtukan ƙafa. Ɓangaren al'ada a yawancin gidajen Hausawa a arewacin Najeriya ana ɗaukar cire takalmi a gida a matsayin ladabi da tarbiyya. Yaro tun yana ƙanana ake koya masa cewa ya cire takalma idan zai shiga ɗaki ko falon gida. Wannan yana nuna girmamawa ga gidan da kuma mutanen da ke cikinsa. Wani muhimmin dalili kuma shine kula da kayan gida. Takalma na iya lalata kafet, tabarma ko tayil idan ana shigowa dasu gidan akai akai. Cire takalmi yana taimakawa wajen tsawaita rayuwar kayan gidan da kuma rage kuɗin gyara ko sauyawa. Duk da haka akwai wasu lokutan da mutum zai iya samun takalmi na musamman a cikin gida kamar silifa ko takalmin gida. Wannan ba matsala ba ne domin an tanadar da shi ne musamman don amfani a cikin gida kawai ba don waje ba. Wannan yana ba mutum damar tafiya cikin sauƙi ba tare da kawo ƙazanta daga waje ba. Haka kuma cire takalmi a gida yana koya mana tasi-- yana koya mana tsari da ɗa'a. Yana sa mutum ya kasance mai lura da muhallinsa da kuma lafiyar iyalinsa. Wannan ɗabi'a tana taimakawa wajen gina zaman lafiya da jin daɗin rayuwa a gida. A ƙarshe zan iya cewa ina iya cire takalma a gida saboda wannan ɗabi'a tana taimaka min wajen kiyaye tsabta, lafiya da mutunci. Ina iya ganin cire takalmi a gida ba wai wahala ba ce illa al'ada ce mai kyau da ya kamata kowa ya yi ƙoƙarin bi. Idan kowa ya rungumi wannan ɗabi'a gidaje za su kasance masu tsabta, lafiya, kwanciyar hankali da kuma ban sha'awa. To a ƙarshe dai wannan iyaƙacin bayanin da zan iya yi ke nan dangane da wannan tambayar da aka mun. Kana cire takalmi a gida? Ma assalam, bissalam.

Wane irin fim kake son kallo? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. To, da farko dai na ji daɗin wannan tambaya da aka yi min. Ina so in bayyana cewa kallon fim wata hanya ce ta nishaɗi da koyar da wadda mutane, da koyarwar wadda mutane da yawa ke amfani da ita a rayuwar yau da kullum. Fim ba wai nishaɗi kaɗai ba ne, yana kuma iya koyar da darussa, faɗaɗa tunani da nuna al'adu daban-daban. Saboda haka irin fim ɗin nan da mutum yake so yana bayyana wani bangare na halayyarsa da abubuwan da yake so a rayuwa. Nikaina irin fim ɗin da na fi so kallo su ne fina-finan ilmantarwa da na soyayya da kuma na tarihi. Musamman waɗannan ke ɗauke da darasi mai ma'ana. Ina son fim, ina son fim da ba wai kawai zai sa in yi dariya ko nishaɗi ba, amma wanda zai sa in yi tunani, in koyi wani abu ko kuma in samu darasi da zan iya amfani da shi a rayuwata ta yau da kullum. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa nake son irin waɗannan fina-finai shine saboda suna koya wa mutum darussa masu mahimmanci. Fina-finai ilmantarwa na nuna mana muhimmancin gaskiya, haƙuri, jajircewa da aiki tuƙuru. Idan na kalli fim ɗin da ya nuna yadda mutum ya fuskanci ƙalubale ya kuma yi nasara ta hanyar ƙoƙari da haƙuri, hakan yana ƙara min ƙwarin gwiwa da burin ci gaba. Haka kuma ina son fina-finan soyayya saboda suna nuna muhimmancin zumunci da tausayi. Irin waɗannan fina-finan na koya wa mutum yadda ake girmama juna, yadda ake yafiya da kuma yadda ake fuskantar matsalolin rayuwa tare da masoyi ko iyali. Ba wai soyayya kawai ba, har ma suna nuna muhimmancin haɗin kai da fahimtar juna. A bangaren fina-finan tarihi, ina matuƙar sha'awar su saboda suna koya mana game da abubuwa da suka faru a baya. Ta hanyar kallon irin waɗannan fina-finan, mutum na iya fahimtar tarihin wasu al'umma, yaƙe-yaƙe, nasarori da kurakurai da aka yi a baya. Wannan yana taimakawa wajen guje wa maimaita kuskure a rayuwa. Duk da cewa ina son waɗannan nau'o'in fina-finai, hakan ba yana nufin ban kallon sauran nau'o'in ba ne. A wasu lokutan ina kallon fina-finan barkwanci domin rage damuwa da samun nishaɗi. Dariya yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar zuciya, kuma fina-finen barkwanci suna taimakawa wajen sa mutum ya manta da matsalolin rayuwa na ɗan lokaci. Abu mai muhimmanci a wurin na shine fim ya kasance mai tsafta da daraja, ba wanda ke koyar da munanan ɗabi'u. Ina ƙoƙarin guje wa fina-finai da ke ɗauke da tashin hankali ko halaye marasa kyau, domin na yi imani cewa abin da mutum ke kallo na iya shafar tunaninsa da halayyarsa. Haka kuma ina la'akari da harshe da al'ada. Ina jin daɗin kallon fina-finan Hausa domin suna nuna al'adunmu, harshenmu da salon rayuwar mu. Wannan yana ƙara mini alfahari da asalinmu tare da taimakawa wajen kare al'adarmu daga gushewa. A ƙarshe, zan iya cewa irin fim ɗin da na fi so kallo su ne fina-finan da ke ilmantarwa, soyayya da na tarihi tare da ɗan barkwanci a wasu lokuta. Ina son fim ɗin da zai nishaɗantar da ni tare da koya mini darasi mai amfani. A ganina fim ya fi amfani idan ya zama hanyar gyara rayuwa da faɗaɗa tunani ba wai nishaɗi kawai ba. To, a ƙarshe dai iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi irin fim ɗin da na fi son kallo. Ma'asalama, bissalam.

Kuna da manufa na wata-wata? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin klƙai. Da farko ina so in bayyana cewa manufar wata-wata hanya ce da mutum ke tsarawa domin cimma abinda yake so a rayuwa. Manufa na iya kasancewa ta gajeren lokaci ko ta dogon lokaci. Manufa ta wata-wata na daga cikin muhimman hanyoyin da ke taimakawa mutum ya tsara rayuwarsa, ya kula da lokacinsa da kuma inganta aikinsa ko karatunsa. Saboda haka tambayar ko ina da manufa na wata-wata tambaya ce mai muhimmanci da ke nuna yadda mutum ke tsara rayuwarsa. Ni kaina ina da manufar na wata-wata. Na fahimci cewa idan mutum bai tsara rayuwarsa ba, lokacin zai wuce ba tare da ya cimma wani abu mai ma'ana ba. Saboda haka a duk farkon wata ina ƙoƙarin duba kaina in tantance abinda na yi a watan da ya gabata sannan in tsara abubuwan da nake son cimmawa a sabon wata. Ɗaya daga cikin manyan dalilan da yasa nake da manufa na wata-wata shine inganta rayuwata ta yau da kullum. Manufa ta na iya shafar fannoni daban-daban kamar aiki, karatu, lafiya, kuɗi da mu'amala da mutane. Wannan yana sa rayuwata ta kasance cikin tsari ba a cikin ruɗani ba. A bangaren aiki ko karatu, manufa ta ta wata-wata na iya kasancewa kammala wani aiki, inganta wata ƙwarewa ko koyon sabon abu. Misali, zan iya tsara cewa a cikin wata zan ƙara ƙwazo a aiki in rage jinkiri ko in koyi amfani da wata sabuwar fasaha. Wannan yana taimaka min wajan samun ci gaba da aikina ko karatuna. A ɓangaren lafiya, ina da manufa da wata-wata, eh, ina da manufa na wata-wata da ta shafi, kula da jiki da tunani. Ina iya tsara cewa zan rage cin abinci mara kyau, zan ƙara motsa jiki ko zan riƙa samun-- ko zan riƙa shan ruwa yadda yakamata. Waɗannan ƙananan manufofi suna da matuƙar muhimmanci domin suna taimakawa jiki ya kasance cikin ƙoshin lafiya. Haka kuma a bangaren kuɗi, ina ƙoƙarin saita manufa ta wata-wata kamar ajiya, rage ɓarnan kuɗi ko biyan wasu buƙatu. Wannan yana taimaka min wajen sarrafa kuɗina cikin hikima maimaƙon in kashe su ba tare da tsari ba. A hankali wannan ɗabi'a tana taimaka min wajan cimma wannan manufofi na gaba. Manufa na wata-wata kuma tana taimaka min wajen gyaran halayya. A wasu lokuta zan iya sa manufa kamar rage fushi, ƙara haƙuri ko kyautata mu'amala da mutane. Waɗannan manufofi suna da muhimmanci sosai domin suna gina mutum ta fuskar ɗabi'a da tarbiyya. Duk da haka ba ko yaushe nake cimma dukkan manufofina ba. A wasu lokuta abubuwa na iya sauyawa ko wasu matsaloli su taso amma ko da haka kasancewar ina da manufa yana taimaka min in san inda nake nufi. Inda ban cimma manufa gaba ɗaya ba, ina ɗaukar hakan a matsayin darasi ba gazawa ba. A ƙarshe zan iya cewa ina da manufa na wata-wata kuma ina ganin wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci ga kowane mutum. Manufa tana taimakawa mutum ya rayu cikin tsari, ya san abin da yake so kuma ya yi ƙoƙari wajen cimma shi. A ganina manufa na-- a ganina manufa ba wai nauyi ba ce, illa hanya ce ta samun ci gaba da inganta rayuwa a hankali bayan wata-wata. Wannan iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da wannan tambayar da aka mun a kan manufa na wata-wata. Ma assalam, bissalam.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Da farko ina so in bayyana cewa hutu wani muhimmin bangare ne na rayuwar ɗan adam bayan dogon lokaci na aiki ko karatu. Mutum na buƙatar hutu domin ya huta jikinsa da ƙwaƙwalarsa. Hutu yana taimaka wa mutum wajen rage gajiya, kawar da damuwa da kuma sake samun kuzari domin komawa a aikinsa ko karatunsa da sabon ƙarfi. Saboda haka yadda mutum ke shaƙatawa a lokacin hutu yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyarsa da jin daɗin rayuwarsa. Nikaina ina shaƙatawa ta hanyoyi daban daban lokacin hutu, gwargwadon lokacin da yanayin da nake ciki. Ɗaya daga cikin hanyoyin da nake-- na fi amfani da su shine hutawa tare da iyali. Ina son zama tare da iyalina, mu tattauna, mu yi dariya, mu ci abinci tare. Wannan yana ƙara danƙon zumunci yana kuma sa in ji ƙwanciyar hankali da farin ciki. Haka kuma a ƙoƙarin a lokacin hutu ina yawan karanta littattafai ko rubuce-rubuce masu amfani. Karatu yana taimaka min wajen faɗaɗa tunani, ƙara ilimi da kuma kwantar da hankali. Ko da, ko da ba karatun makaranta bane, ina karanta littattafai da, koyar da rayuwa, tarihin mutane ko kuma abubuwan da ke ƙara mini fahimta game da duniya. Wani muhimmin abin da nake yi wajen shaƙatawa shine kallon fina-finai ko shirye-shiryen talabijin masu ma'ana. Ina zaɓar fina-finai da ba wai nishaɗi kaɗai ba har ma da ke koyar da darasi. Wannan yana taimaka min wajen mantawa da damuwar aiki na ɗan lokaci tare da samun nishaɗi mai amfani. A bangaren motsa jiki ina, a bangaren motsa jiki a lokacin hutu ina ƙoƙarin yin motsa jiki kamar tafiya ko atisaye mai sauƙi. Wannan yana taimakawa jikina wajen sake samun kuzari da kuma kula da lafiyata. Ko da tafiya kaɗan a unguwa tana da matuƙar amfani a jiki da ƙwaƙwalwa. Haka kuma ina amfani da hutu wajen tunani da tsara rayuwa. Ina duba abubuwan da na yi a baya, ina tantance inda na yi daidai da inda nake buƙatar gyara. Wannan lokaci na tunani yana taimaka min wajen saita sabbin manufofi na shirye-shirye na gaba. A wasu lokutan musamman idan hutu ya yi tsawo ina son ziyartar abokai ko dangi. Wannan yana taimaka min wajen sabunta dangantaka, jin daɗin hira da kuma musayar ra'ayoyi. Zamantakewa mai kyau na da muhimmanci ga lafiyar zuciya. Duk da cewa ina yin waɗannan abubuwa, ina ƙoƙarin guje wa abin da zai cutar da lafiyata a lokacin hutu, kamar yawan zaman banza ko rashin barci. Ina ganin hutu ya kamata a zama, ya zama lokaci na gina kai, ba lalata kai ba. A ƙarshe zan iya cewa yadda nake shaƙatawa lokacin hutu shine ta hanyar hutawa, karatu, kallon fina-finai masu amfani, motsa jiki, zama tare da iyali da kuma tunani kan rayuwa. Waɗannan hanyoyi suna taimaka min wajen samun ƙwanciyar hankali, rage damuwa da kuma sake samun kuzari domin fuskantar sabbin ƙalubale na rayuwa. A ganina shaƙatawa mai kyau a lokacin hutu ita ce mabuɗin samun rayuwa mai cike da lafiya da farin ciki da kuma inganci. To wannan iyakacin bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi wannan tambayar da aka min ta "Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu?" Ma Assalam bissalam.